Kana shan ruwa mai sanyi? Ban, ban fiye shan ruwa mai sanyi ba domin yana jawo mura. Sai dai idan lokacin zafi ya yi, lokacin ruwa inda an ɗebo shi ko kuma idan yana ledan fiye wata, idan an ajiye shi zafi idan ya yawa a gari to yakan yi ɗau zafi sai ka yayi zafi. To idan irin wannan ruwan ne, to nakan yi ƙoƙari in samu in ga, an samu dai an cire mai zafin nan domin idan ba ka sha shi da an sanyi sanyin shi lub-lubba, to za ka ji baya kashe ma ki shi. To idan ya kasance irin wannan, to lalle na kan so a sa shi a ɗan firij haka ko kuma a kankara ya samu dai zafin nan ya fita daga cikin shi. Amma indai irin haka kawai ne, idan kawai kowane wayza ne idan ta zo wai kawai in ce ni bazan sha ruwa ba sai mai sanyi. A'a, ni ba haka nike ba. Ni in ma lokaci ne, damuna ne to ni ban bukata fiye wata. Ko a ina yake shi da kanshi, za gashi ba zafi ba. Amma don zubin an ajiye shi a ƙasa ne yakan dau sanyi da kanshi sosai kamar an sa shi a firij. To ni da an ciro shi a leda haka nike iya shan shi. Amma wasu gaba ɗayansu su ko da yaushe indai ba an sa a firij ba, ƙasusuwa kamar ɗi tsabagen ƙwaɗayi su fi so su ga ruwa yayi kankara. Inda irin wannan yana jawo mura, yana sa mutane mura sosai ruwan sanyi. Amma mutane ba su jin magana, su kawai dai su yi sha a wurin musu daɗin da suke so. Kuma me ya je musu a jikinsu su ba don su. To ni gaskiya ban yi irin wannan kasadan, na fi so in sha ruwa da daide wa daida inda bazai mu ba ni wani matsala ba. Ni dai kawai amfani na da shi in samu ya kashe mun kishi a lokacin da nake bukata, ya kashe mun kishi shi ya sani ko da ruwan rijiya ne ma musamman ma lokacin sanyi ruwan rijiya. Zai kaga lokacin mutane ma wasu masifan su sukan ɗan rage ba su san ruwa mai sanyi amma su kan so lub-lub. To ni lokacin za a gama ruwan rijiya in ka ɗebo shi, za ka gan shi yana da ɗimi ɗimi. To ni yanda wayza ta juya idan ruwan rijiyar nan yana da ɗimi ɗimi dan sha shi haka. Shi kuma lokacin zafi za ka sha, za ka ga ruwan da ba na rijiya ba idan dai ruwa ne ko ajiye shi akan wani baya zafi da kanshi. Amma cikin iko Allah idan za a ɗebo ruwan rijiya sai ka ji ruwan rijiyar da sanyi gunin daɗi. Sanyi kuma baya sanyi wanda idan ka sha zai dinga kama ma hakori ba. Ai ya iya sama ciwon hakori ba. A'a, sanyi shi na yanayin wayzan gari ne wanda idan zafi na ƙasa sanyi sai kuma ƙasa. Zafi idan yana sama sai sanyi ya koma ƙasa sai yasa ruwan rijiyoyi su yi sanyi amma ba irin sanyi na firij ba. Sanyi wanda yake sa rashin lafiya, ya samu da ba ya kuma da wasu da sauransu ba. To ni na kan sha irin wannan ruwan mai sanyin irin ruwan rijiya wanda ya yi sanyi a rijiya. Amma indai ya fiye wata ne irin wanda an sa shi a firij aka bashi, ya yi sanyi sosai da sosai wanda in ka ɗauko shi ka sa shi a baki da zaran ka fasa ledan ka fara shan wannan ruwan ka fara cin shi wannan ruwan, za ka ga gaba ɗaya ya kama ma hakori. Yana neman, za ka ga yana ma ciwo yana sama, yana, za ka ga yana kama ma hakori. Za ka ji zai iya ma sama ciwon hakori idan ba ka yi a hankali ba. To ni kalan wannan ruwa mai sanyi irin wanda yake ɗaukan kankara a firiza, to ni ban shan shi. Mai fushin ruwa mai sanyi wanda aka ɗebo.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Eh to, fasaha sabon fasaha idan ya zo to mu kan je mu bincike a kan shi, mun ga ta ina yabillo da kuma me da me ya zo da su naci gaba. Te mu ga, ta inda za mu bi mai se mu karance shi, mu gano shi ta inda za mu amalance shi ba tare da an samu matsala ba. Da farko de mu kan bincike a kan shi, yanayin abubuwan da ya zo da shi na zamani da wasu abubuwa da ya zo da shi. Wala-wala watakila an yi su a da amma se ya samu ya kawo wasu abubuwa wanda ya habɓaka su a cikin wannan sabon fasahan da ya zo se aka habɓaka su sabida samun ci gaba na yau da kullun. To mu kan duba wa'inna abubuwan sose da sose na se mu diba kuma yanayin illolin da ya zo da su da sapa ma doka da ya zo da su. Da kuma ta ina za a kiyaye wasu abubuwa da ze jawo asara kokuma faduwa ko kuma idan an para aiki da shi ze iya kawan tangarda da wasu matsaloli wa'inda mutane ba san da shi ba. To mu kan yi wannan binciken sose a kan shi don guje ma samun matsala kuma din a samu nasara a kan shi ta yanda idan ampara aiki da shi aka ba wa mutane ganin karkon shi da kuma yanayin aikin da sike dashi sike ampana za sui-za a samu jama'a zasu anshe shi sose to, tahakane muke si yasa muke tsayawa mi bincike a kan shi ta yanda idan wa idan inmuka, muka yi, muka samadda abubuwan da ya zo da shi, da abubuwan da ya zo da shi na amfani da zaran an ba wa mutane, ko anma mutane tayi za su anshe shi hannu bibbiyu ba tara da wani shakku ko wani, wani wantangarɗa ba. Duba da yanayin yanda suka ga yana aiki kuma yana ba da yanici gaba wanda babu shi a da wanda make na daɗin sun maikade kaɗe wanda sun kawo wani sauyi wanda yazi sauƙaƙa wasu abubuwa da yawa da ya danganci yanayin wurin-ai, yanayin pasaha ne a kan aiki, ayyuka de soƙaƙa ayyuka da irin masu wuya, irin aikin, aikin da ya shafi aikin ƙarfi ko kuma aikin da ya shafi aikin kwakwalwa ko kuma aikin da ya shafi aikin siye da siyarwa Diyya kunsa wannan abun se mu ga wanne muka fi ido a kan shi. Yana da dangantaka da wannan san da wani fasahan da muke da shi ta yanda za a yi mu gano shi nan da nan. Kuma shi wannan fasahan da ya zo sabo shin an yi domin mu ne mu, yin fasaha kaza. An yi domin mu ne sabida mu ƙara gyara fasahan mu, fasahan mu ta ƙara ci gaba a'a ko kuma ba a yi danmu bane, ka wannan sabon salone aka zo da shi wanda muna gani amma ya yana da dangantaka da yanayin ilimin fasahan mu. Wanda in mun ce za mu koye shi ba za mu sha wuya ba. Bisha ga wanda ma basuda wani fasaha ko guda daya to za mu tsaya mu jajirce, mui aiki tukuru kuma mi bincike ta ɓangaren ampani da kuma kawo ci gaba da kuma ɓangaran kawo matsaloli da kuma nemo hanyoyin magance su domin mu zo mu ampanadda wa'inda ba a san yanda fasahan yake ba. Munzo mu fahintadda su mu jawo hankalinsu hassi samu siyadda da wannan saban fasaha sa'annan mu kuma se mukara samun sakamako akan shi wannan aiki da mukai tukuru ta.